Eh to gaskiya idan aka zo wurin aiki inda muke aiki mu muna sa yunifom amma ba mu saka wando sai dai riga. Haka rigar nan kowa yana da shi sai kuma akwai tambarin sunan kamfaninmu a bayan rigar. Eh mu muna saka yunifom amma gaskiya ba da riga da wando ba. Mu muna da riga kaɗai sai kuma muna da hulla amma gaskiya ba mu da wando.

Eh to yanzu dai idan ana tambaya awa nawa nake kallon waya ta, kaga dai idan aka zo akan waya ana magana akan waya gaskiya ne ina tabbatar da cewa ina riƙe waya sosai domin kuma ina jimawa akan waya domin ne ina aiki akan waya sai kuma ina samun kuɗi akan waya. Kaga domin haka gaskiya In na riƙe waya gaskiya ina jimawa sosai. A dai bari kamar awa goma ko awa goma sha ɗaya haka.

Eh, ina iya tsallekiya, ina iya tsallekiya. Ka ga yanzu a arewa inda muke ko ma ba ma arewa ba, lokacin da muke ƙanana gaskiya muna tsalle igiiyan nan sosai. Domin in ka duba wai ba ma wai sai an koya ma ba sanda muke ƙananu muna ma yin shi domin wasa. Haka ɗin dai kafin ka sani an saba.

To yanzu idan ana tambaya menene mafi mahimmanci, mahimmanci wanda yafi mahimmanci a cikin abokantaka, kaga dai yanzu gaskiya akwai abinda ake kira girma. Girman nan ko aboki ko abokina da aboki ya saba dakai kuna wasa sosai amma ka duba tsakaninka da Allah. Idan ya girmeka, gaskiya ya kamata ko wanda irin wasa kakeme kana girmama mai.

Eh to ni gaskiya idan aka tambaya sau nawa na ke amfani da internet, gaskiya ni ina amfani da internet kusan ko da yaushe. Ko da yaushe ina amfani da internet domin idan ko ina wajen aiki wani lokacin ina danne danne akan waya. In na dawo gida ma haka gaskiya ko da yaushe ina amfani da intanet.

Eh to idan aka tambaya me nake saya daga kasuwa, ga sunan dai da yawa. A misali idan aka yi albashi muka shiga kasuwa, za-zan je na sayi shinkafa. Ni na fi sayan shinkafa da wake, sai kuma na saya ka abubuwa dai da yawa, sai na saya manja. Akwai abubuwa da yawa, ba ɗaya ba ba biyu ba. Ina sayan abubuwa da yawa.

Eh to tambaya nan idan aka tambaya yaya na ke tsara ayyukan da suka fi muhimmanci. To ka ga dai yanzu idan ana magana ayyukan da suka fi muhimmanci, ka ga dai yanzu da ka ga daga aikin nan, ba wai ka dawo daga aiki ba, ka ga aiki yake cinye lokaci gaba ɗaya. To idan aikin aka ka dawo daga aiki, ka gani aiki abu mai muhimmanci ne ko ba ka ba. To sai kuma akwai wasu abubuwa ma dayiwa amma gaskiya aikin nan ya fi ƙara.

To wannan tambaya mena ke ji bayan ranar da ake biyan albashi. Kowa ma'ai yana jin daɗi, kowa yana jin, kowa yana murmushi. Kwarai ma ko a ranar da ake biyan albashi za ka ji kowa yana dariya ko yana jin daɗi domin tabbas kuɗi zai shiga hannu.

To idan ana tambaya ya ya nake haɗuwa da abokan ciniki, to abokan ciniki kaga ana maganan kasuwa kenan ko ba ka ba? To idan ana tambaya nake haɗuwa da abokin, abokan ciniki to kaga idan aka shiga kasuwa nan ake haɗuwa da su. A--wani lokacin dai ana iya haɗuwa a gida ko dai a unguwa aka amma an fi haɗuwa a cikin kasuwa.

Eh, ina kwana a ciki. A'a, ni ba na kwana a waje. Kafin dai ka gan ni na kwana a waje gaskiya, sai dai lokacin da ake zafi. Zafin nan wanda idan ta taso baka ma isa ka shiga ciki ka kwana ba. Amma ka ga dai yanzu sanyi ake kuma ana tsoro. To a ciki nake kwana.

Idan ana maganan kayan daki wanda nake fi so, to kayan daki ai akwai shi a bambance sai kuma ya bambanta. A misali idan ka ana maganan kayan daki wanda irin kaya ke nan, kaya na falo inda ake zama ko dai yaya ko talabijin ko kayan me ya bambanta.

Yaya nake jira a layi? To idan ana tambaya yaya nake jira a layi, ai idan ana maganan layi kaga in ka zo layin sai ka duba mutum nawa ne a gaban ka, sai kuma babu kyau a tsinka layi ko ba haka ba. To ko mutum nawa ne ma a gaban ka idan ka zo kawai sai ka jira, ka natsu ka jira in lokacin ka yayi za a sallame ka.

A'a ni idan ana ta tambaya ta tsarin kunna Bluetooth gaskiya ni bana kunna Bluetooth. Ni bana ma kunna Bluetooth gaba ɗaya. Ka san wannan masu amfani da abin kiɗa wannan, wannan Bluetooth ɗinnan MP ɗinnan wanda ake, ake haɗa shi da Bluetooth kafin ake kunna kiɗan nan gaskiya ni ba, ni ban ma da shi ma gaba ɗaya. Domin haka ni bana kunna Bluetooth.

A'a gaskiya ni bana ajiye kwafin bayanan na gaskiya. Kaga ana maganar wai bayanin ku wato a ajiye wai kwafin bayanin ku kamar dai irin na an ajiye wani sirri. Gaskiya ni bana ajiye, bana ajiye. Akwai waan su wanda suke ajiye wa waan su sai tawa ma suke suna ajiye wa amma ni bana ajiye wa gaskiya.

Ni lokacin da nake zuwa kasuwa da yake dai ne aikin kamfani nake, kaga sai an yi albashi. Idan aka yi albashi sai a samu damar zuwa kasuwa ko ba ka ba. To kuma ka san aikin albashi dai ƙarshen wata ake albashi. To domin haka ne ƙarshen wata nake zuwa kasuwa.

Tabbas, eh ina amfani da gidan sauro, wato gidan tsaro kenan ko ba haka ba. To kaga yanzu nan Afirka musamman ma nan Arewa gaskiya akwai sauro sosai. In ba wai ka shiga gidan sauro ba gaskiya kana samun matsala. Kafin ka sani zazzabi ka kamu da zazzabi, ya yi kamata. To domin haka eh ina amfani da gidan sauro.

To idan aka tambaya me na ke son canzawa a wurin aiki, to kaka dai wurin aikinmu ba lalle ana iya canja kome ba. Amma ni idan aka tambaye ni mena ke fi son canzawa a wurin aiki, gaskiya ni abin da nake amfani da shi nake aiki, abun nan da yake yanka leda. Musamman idan ya fara bani matsala gaskiya ina son ina canzawa.

Eh ina iya dafa abinci. Ka ga dai abincin nan? Musamman ma mu da ba mu da aure wanda muna, muna gida mu kaɗai ɗin nan. In ba wai ka saya abinci kana girki da kanka ba, kana ko da yaushe kana fita waje kana sayan abinci. Ai kwana biyar ya isa kuɗin da yake hanunka ya ƙare. To domin haka eh ina iya dafa abinci ƙwarai ma kuwa sosai.

Eh, to idan ana tambaya wanda irin fim nake fi son kallo, to gaskiya ni na fi son kallon fim wanda ake faɗa sosai. Irin nan a misali na sojojin nan wanda ake kashe kashe ni na fi son wannan. Sai kuma na fi son irin fim ɗin nan na technology wanda za ka ga ilimin abubuwan da ake yi wanda yake taimakawa al'umma. Yauwa waɗannan fim na fi so.

Eh to idan ana tambaya, yaya na ke magance matsaloli a wajen aiki. To gaga dai kai idan dai kai ɗan adam ne, idan dai kai ɗan adam ne, gaskiya ya kamata ka na haƙuri ko ba haka ba. To akwai wasu lokacin wanda za gaskiya za ɓata mare sosai, amma kome dai ya faɗa akan haƙuri. Idan kana da haƙuri, gaskiya zaka tsallaka abubuwa da yawa.

Eh to idan aka tambaye ni idan ina son karanta littatafai gaskiya ni, ah idan aka zo harkan wai karanta littafin nan gaskiya ni bana iya wa. Tsakani da Allah, ni na fi so na ɗau waya na shiga ko wanda ilimi nake so na samu a kan wayan zan samu, ni ya fi mun. Ni gaskiya bana iya karanta littafi.

Eh to kagade idan aka zo maganan ko ina saka hannu akan sakonni, to kagade yanzu a ko ina ko a gida ne ko a wurin aiki gaskiya nima ina saka hannu, kwarai ma kuwa ina saka hannu domin nima ina da wani girma a wajen aiki har a gidan magaba daya.

A'a, ni ba na shan magani kullum. Gaskiya ni ba na shan magani kullum. Amma, amma a misali idan inada wani matsala kodai jiki yanamin ciyo ko na wani gun naji ba dai dai ba ko banajin daɗin jikina, jikina banajin daɗi, eh ina shan magani. Amma gaskiya ba kullum nake sha ba.

Eh to yanzu wa yake kakkafa mun mbaya? To gaskiya idan ana magana wanda yake kakkafa mun baya sai dai ƴan uwa ko dai wajen aiki, sai dai ƴan uwa ko wajen aiki gaskiya domin idan dai a gida ne babu.

Eh to idan ana tambaya abin sha wanda na fi so, wato abin sha wanda na fi so gaskiya ni ba lallai bane. Banni ka gani bana shan irin nan lemon nan na kwalban nan sai ko ko dai na goron nan gaskiya ne bana sha. Amma dai idan aka zo wai wato na gargajiyan nan wanda ake tsallakowa daga ko dai a samo shi daga bishiya ko dai wanda ake nomawa wannan gaskiya nake sha amma wani na kwalba gaskiya ni ban fiya son shan shi ba gaskiya.

A'a, gaskiya ni bana rubuta kuɗin da ake kashe wa a aiki bana rubutawa. A aini abun nan gaba ɗaya akwai wanda ake ba wa mukamin, akwai wanda ake bashi yana taking wato kamar dai record ɗin ke nan ko, amma gaskiya ni bana kashe kuɗin aiki. Duk wani a kuɗin aiki bana rubutawa gaskiya.

Gaskiya ne, muryana na ba shi da ƙarfi. Gaskiya ba shi da ƙarfi. Ni muryana a ba wai a hankali ba, ba zan ce da hankali yake ba sai kuma ba zan ce da ƙarfi yake ba gaskiya. Kaman dai normal dai, dai, dai, dai ne murya na yake. Amma ana maganar ƴan uwa ko dai abokanai gaskiya akwai wanda suke da ƙarfin murya sosai, amma ni gaskiya ban da shi haka.

Eh to gaskiya idan aka zo ɓarin ruwa ni ina shan ruwa sosai gaskiya sosai amma gaskiya ai maganan gaskiya ni lokacin da ake zafi lokacin zafin nan ni na fi shan ruwa tabbas na fi shan ruwa lokacin da ake zafin nan sai na iya sha ma leda ɗaya na piyo wata wallahi wato sachet ɗin nan ashirin ina iya shanye gaba ɗaya.

Eh to idan ana tambaya kuɗin lantarki a wata, wato nawa kuɗin wutar lantarki a wata, to ka ga yanzu tambayan nan ana gida ne ko a wajen aiki? Idan a gida ne gaskiya mu ba a jona mana wutan lantarki ba. Ka ga babu, babu maganan mu a sanin nawa ake biya. Amma wajen aiki kuma sola aka sola mana. Kagane, solar aka ɗaura wa kamfanin domin haka bamu biya.

Eh to idan ana tambaya abin da nake yi domin nishaɗi, eh to ga sunan dai da yawa. Aaa musamman ma idan lokacin a nishaɗi ya yi, ya yi kamata a natsu, a yi abubuwan da ake so a yi, a daina a yi kome gaba ɗaya sai a natsu a yi nishaɗi.

Yaya na ke kammala aiki a lokaci? To, ka ga dai yanzu kowa yana da irin tsarin sa. Mu kamfanin mu muna da tsarin mu. Aikin mu akwai wani irin tsarin da aka bamu wanda idan ka bi tsarin, idan ka bi dokan gaskiya za ka kammala aiki a kan lokaci.

Eh to, to ka ga aiki takardun ajiye takardun aiki, to ka ga mu wajen aikin mu babu wani maganan takardun aiki domin ni a taɓangaren nan ni ba nan nake ba, domin ni ina a taɓangaren inda ake operator dinnan, ne bangaren da nake ke nan. Domin haka ni ba ruwana da wani ajiye takardu na aiki.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. To ka ga ajiyan nan ka san akwai irin application ɗin nan da yawa wanda suka shigo yanzu na zamani wanda ba lalle wai sai ka je banki ko ka je wani gun ka je ka yi ajiya ba. Ai bankin ma gaba ɗaya yanzu kowa ya haura yanar gizo.

Eh idan ana tambayan ina iya jefa dutse nesa, eh ina iya. Ka ga dai yanzu lokacin da muke ƙanana akwai wani irin wasan da muke yi. Za kaga sai a ɗau dutse sai a ce wanda yafi cefa shi nesa. Za a bashi abinci ya ci ko kuma a siya ma, a siya mai alawa ya sha. Ko ka ga? Mun yi aikin nan, mun yi wasan nan har mun saba. Mun iya jefa.

Eh to idan ana maganan yaya muke sasanta rikici a aiki, ka ga dai yanzu akwai abun da ake kira doka ko ba haka ba. To dokan nan mu muna bin doka sosai a wurin aiki. Musamman ma idan an samu wani rikici ba lalle ba ne ba wai a ma zuwa a sasanta domin dokan ya fassara komai. In ka karya doka kai da kanka za ka biya abin.

A'a mu ba mu amfani da ruwan rijiya. Ka gadai yanzu idan ana maganar ruwan rijiya gaskiya kowa yanzu zamani ya shigo. An ba bohol ba sai dai ruwan famfo ko dai ruwan toka-toka ko ba haka ba. Amma wai ruwan rijiya gaskiya mu ba mu amfani da shi.

Yaya kake, yaya nake kawowa gidanmu? To ka ga dai yanzu, idan ana magana yanda wani yana kawowa gidansa, to ka ga dai yanzu akwai yara, ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ko ba haka ba. To kowa akwai farashin ko dai irin abin da ake ɗaura mai da yake a gida. To idan ka ga idan aka haɗa hannun nan ana samun dai, dai, dai, dai, ana samun dama a gida.

Idan ana tambaya yaya nake magana da abokanan ciniki, to ka ga dai yanzu. Kowa yayi kamata yana da natsuwa musamman ma idan kaje siyan abu a wajen abokan ciniki ya kamata ana wasa ana magana da wasa domin a samu sauki ko ba.

Eh to idan aka ce ana tambaya menene burin mu a wajen aiki? To gaskiya mu idan aka ce wai burin mu ya cika, wato mun ga aiki ya yi, an yi aiki mai kyau kuma tabbas muna da suna mai kyau a cikin kasuwa. Kaga idan aka samu wannan koma ba kan kamfanin mu kaɗai ba, kowane kamfani ne ma idan a suna da suna mai kyau a kasuwa, kaga burin su ya cika.

A'a gaskiya ni bana sanya agogo a hannu. Dalili domin ni gaskiya ban saba ba, sai kuma idan na sanya agogon nan a hannu gaskiya bana jin daɗi domin ni ban saba ba. Na fi saba da waya. Wayan nan yana hannuna buƙata na ya biya ko me ma ya fi mun amma gaskiya ni agogon nan ban saba da shi ba.

Gaskiya ni, banda fanka a rufin ɗaki, ni ban da fanka, amma fankan nan akwai wanda ake ɗaurawa a silin ɗin nan, sai kuma akwai wanda yake ake ajiye a ƙasa, wanda ake kira standing fan. To, ni na silin ɗinnan, wato wnda yake cen sama kusa da kwanon, kwanon ɗakinnan ni ban da shi, amma kaga wanda ake ajiyewa a tsayennan ne ina da shi.

Gaskiya ne a'a, bana iya ɗinka tufafi. Kaga, ni tun da aka haife ni, ni zama a kan keken ma gaba ɗaya ni banma iya ba, ni ba ma wai ɗinkin ba. Idan aka ma bani zaren wai na saka shi a ciki a allurar nan, a'a ni bana ma iya. In ka ba ni wannan kaɗai ai ka takura mun.

Eh, ina iya cire takalma a gida amma cire takalma nan ya bambanta. A misali yanzu idan a cikin ɗaki ne tabbas ina cire takalma amma idan a cikin gidan ne wato a fita a je ban ɗaki, a'a gaskiya ni bana cire takalma. Amma idan a cikin ɗaki ne eh ina cire.

Eh to idan ana tambaya yaya nake yanke shawara a aiki, to ka ga dai yanzu duk wani ɗan adam ya yi kamata a misali. Idan wani abu ya taso sai ba wai za ka wani faɗa a ciki kawai ka fara bada shawara ba. Ya kamata ka natsu, ka ɗan yi tunani, ka san wanda irin shawara za ka bayar.

Gaskiya ne bana jin tsoron kori, kori a'a ni gaskiya bana jin tsoro. Kaga kafin a ce wai mutum yana jin tsoron wai ko a kore shi a wajen aiki ko a kore shi, kaga idan kana yi abun da ba daidai ba tabbas za kana jin tsoron korin nan. Amma gaskiya dai idan kana da, yan kana yi abu mai daidai kuma tsakaninka da Allah, ai ba ka jin tsoron komai.

Eh to wannan tambayan wanda hannu nake amfani da ita, wato a wajen aiki kenan ko a gida? Kaga ya kamata a bambanta aiki, a wajen aiki ko a gida. To idan wajen aiki ne, ina tabbas ne dole ne kuma dole ne da hannu biyu ake aiki. Muna muke aiki da shi a wajen aiki. Amma kuma a gida gaskiya, ni ba bahago ba ne, bari hannun dama nake amfani da shi.

Eh, yana kare wayana daga ƙwayar kuta. To ka ga dai yanzu idan ana maganan wai kare waya, gaskiya ya yi kamata. Domin abubuwa yanzu suka shigo ta dama. Wayansu masu kyau wayansu mara kyau. Kagane in ba wai ka kare ba gaskiya wayan ka yana iya samun matsala.

Gaskiya wannan, a wannan tambayan akwai eh sai kuma akwai a a. Ka ga idan ana maganan birni, birni ko, ko birni ko, ko ƙauye akwai wanda yake da amfani akwai wanda bai da amfani sai kuma idan ka shiga birnin za ka ga amfanin sai kuma idan ka shiga ƙauye za ka ga amfanin. Amma ni gaskiya na fi son zaman birni domin ni na fi samun, a zan ce dama a birni.

Eh to wanne lokaci na ke wanka? To ka ga dai yanzu, a wankan nan, musamman lokacin nan da ake sanyi, ka ga dai yanzu dai haka din dai, yanzu haka din dai sanyi ake. Ka gane? To ni gaskiya yanzu da safen nan bana wanka amma ka ga da rana, yauwa da rana na ke wanka.

Eh to idan ana tambaya yaya nake ajiye kuɗi, to kuɗin nan ka ga akwai wanda ake amfani da shi ake ajiye a, aljihu ko a cikin ɗaki, wanda yau da gobe za a yi amfani da shi, sai kuma akwai wanda ake ajiyewa a account. To ka gani dai gaskiya ni na fi ajiye ta a cikin account domin idan na ajiye a cikin ɗaki ina iya kashewa da wuri.

Ni gaba ɗaya ni bana son ka'yan zaƙi. Kayan zaƙi gaba ɗaya bana so, bana son kayan zaƙi. Sai kuma kayan gishirin ma, gishirin kaɗan nake son shi a kan abinci. Kaɗan nake son shi a kan abinci ba sosai ba. Sai na zaƙin kuma gaba ɗaya bana so. Toh domin haka na fi son na gishiri, amma na gishirin ɗin ma kaɗan nake so a kan abinci.

Ni ina kwana a gado, ba na kwana a ƙasa. A gado nake kwana. Domin gaskiya ni kwana a ƙasan nan yana sa jiki yana ciwo sosai ko ba hakaba. To idan ka kai ka kwana a ƙasa, jikinka yana ciwo gaskiya. Washe gari za ka ji babu daɗi. Ba za ka ji daɗin jikinka ba. Domin haka ina kwana a kan gado.

Eh to gaskiya ne, na fi son zama a kan kujera. Domin tabarman nan ni gaba ɗaya ba ma saba da tabarma ba. Gaba ɗaya ni ban saba da tabarma ba. Domin idan na yi zaman tabarman nan, gaskiya jiki yana min ciwo, ƙafafuwa suna min ciwo. Eh na fi son ina zama a kan kujera.

Gaskiya ni ba na kunna tsauron battle, ni ba na kunnawa. Gaskiya ni ba na ma shiri da shi gaba ɗaya, amma na san wa'yansu da yawa wanda suke kunna wa. Abokanaina suna kunna wa, a makocina suna kunna wa, amma ni gaskiya ba na kunna wa.